Kana sanya bel kullum? A'a, yanzu bana sanya bel kullum. Alokacin da ina ƙarama ne sanda nake makaranta. Naziri wato matakin farko na karatu shine idan muka saka uniform muke saka, sanya bel ko kuma idan na sa dogon wondo shine nake sanya bel. Amma mu al'adarmu na sanya riga da siket ne ko kuma riga da zani. Bana sanya leci ko a tampa saboda haka ba ma amfani da bel a kayayyakinmu. Yawanci kayayyakin ƙasashen waje wato irin kayan turawa da larabawa shine suke buƙatar bel saboda su ne suke dauke da wojen saka bel amma mu ba mu buƙatar bel. Amma mutane da yawa suna saka shi kaman masu aikin banki da dai sauransu wanda suke saka kaya wadda ake kira da suit a turance sai kuma maza suma suna saka wando jins da sauransu shi yasa suke amfani da bel. Amma mu a kayanmu na al'adun Hausawa muna sanya zani biyu babu wojen bel. Bel ya kasu kashi kashi kuma ya rabu kuɗi kuɗi. Akwai mai tsada akwai mai arha. Akwai wanda yake na leda ne akoi kuma na pata. Ana yin bel ne da patoci irin na su kada maciji da dai sauransu da sauran namun daji wanda muka sani. Ana kai wannan pata ne a sarrafa ta ta dawo tana ƙyalli sannan a kai wa wojen masu sarrafa wannan bel wanda zasu sarrafa shi yayi kyau sannan a sa shi a cikin mazubin shi sannan a kai shi kasuwa domin a sayar da shi. Wannan shine a taƙaice bayani akan bel kuma shi bel kaman mara ƙi ne da yake riƙe wondo ko siket wanda aka yi shi da wojen bel. Tabbas ga magga yara ko kuma masu aikin banki bel yana musu kyau sosai domin yana ƙara sanyawa kayan mutum su zauna a jikin shi sosai kuma sannan sai ƙara yin kyau. Ɗaya daga cikin abubuwan ado na maza akan iya lissafawa da wannan bel. Gaskiya nima bel yana burgeni duk da dai waɗan su ba su fiye amfani da shi ba kuma ko a maza idan dai kayan turawa ba fiye yin wojen bel ba. Sai dai idan har anyi kaya da aka kira da kubta shine ake yin wojen bel a wondansu. Shi ma a wannan wondon ana yin wojen bel don wondon ya zauna sosai kuma yayi kyau. Akoi fasaha da yawa yanzu da aka kawo wanda ake iya amfani da ita wanda ta mu a gurin wannan bel kuma mu indai mutum ba kasan turawa yatafi ko larabawa ba shi ne zai zama kullum yana amfani da wannan bel. Amma gaskiya mu a Najeriya ba kowa ne yake amfani da bel ba saboda yanayin kayanmu da muke sawa ya bambanta da na turawa.

Yaya kake shirya ayyuka? Idan aka ce ayyuka yana nufin wani aiki da mutum zai yi, kuma wannan jumla ta ayyuka wato ana nufin aiki fiye da guda ɗaya, shine a hausance ake kira da ayyuka. Akwai ayyuka iri daban daban, akwai aikin ofis akwai kuma aiki na gida, wato aikin gida na shara da wanke wanke ga mu mata da kuma aiki na unguwa ko tallafawa wani. Saboda haka aiki ya rabu kashi kashi daban daban. Akwai aiki wanda za ka yi a ba ka kuɗi duk wata, akwai kuma aiki domin aga zawa da tallafawa al'umma wanda za ka yi shi kyauta. Saboda haka idan mun koma aiki na ofis, aiki ne wanda za mu shine wanda za ka yi a dingabi yan ka, duk sati sati ko duk wata wata, wato aikin gwamnati ko na kamfani ko kuma ka zamto mai kasuwanci mai yin aikin kansa da kansa. Sannan a ɓangaren gida kuma idan mun zo akwai ayyuka wanda suka haɗa da gyara gida, inda za ka yi shara, wanke wanke, goge goge, wankin kayan yara, wanki da dai sauran ayyuka.

Wane shago kake fi zuwa? Wani shago kuka fizuwa? Tabbas akwai ire-iren shaguna kala-kala kuma iri-iri daban-daban. Kuma wanda na fi zuwa shi ne shagon kayan abunci. Domin ina zuwa shagon kayan abinci domin ni in nayi harkan noma sannan kuma na sarrafa abinci. A karatun mu an nuna mana cewa a mu dinga ziyartar shagon kayan abunci domin manomi ya gani ire-ire irin kayan abunci musamman wanda ake shigowa daga sudan ƙasashen ketare. Domin yi ƙara mana ilimi muga ta yaya zamu sarra fa namu abubuwan duka na gargajiya irin na gida. Tabbas wanna ilimi ne mai girma. Tunda na san cewa akwai shaguna iri daban-daban. Akwai shaguna na kayan sawa, akwai shaguna na kayayyakin amfanin gida da dai sauransu. Kuma dukkaninsu ina ziyartassu ina zuwa domin in yi ciniki a kan abun da nake so amma wanda na fi zuwa shi ne wanda yake na kayan abunci wanda idan na ce kayan abunci ina nufin wanda aka sarrafa kayan abunci wanda suke ko abun sha ko kuma kwallam da makwalashe ko makamantarsu Irin su kallawoyi buskit da dai abun da ya shafe irin wa'anan abubuwan Ta wannan hanyar zamu iya samun pasaha domin mu ga yanda zamu sarrafa abubuwan mu na gargajiya ya zama shigen irin wa'an can ko ma fiye da wa'an can ba tare da an kashe kudi masu yawa ba sannan kuma su kara mana lafiya Muna da tsirai da abubuwan kayan abunci masu yawan gaske a Najeriya sai dai kuma muna samun matsala wajen sarrafa su Waensu tun daga gona waensu kuma idan an je kampani.

Kana shan ruwan ƴaƴen itace? Eh, tabbas ina shan ruwan ƴaƴan itace. Shan ruwan ƴaƴen itace yana ƙara lafiya da kuma garkuwar jiki da kuma waƴansu sinadarai wanda su ke da mahimmanci da amfani a jikinmu. Akwai ƴaƴan itace da dama wanda su ke da daɗi, wanda mu a nan ƙasar Najeriya waƴansu muna da su, waƴansu kuma ana shigowa da su ne daga ƙasashen ƙetare. Irin su ayaba, lemu, abarba, kankana, tuffa da dai sauran su. Irin su dabur, ruman, gwaiba da makamantar su. Dukkanin waɗannan ƴaƴan itatuwa idan aka matse su tare da injin niƙa abinci aka fitar da ruwan su ba tare da an ƙara kome ba, suna da matuƙar daɗi sannan kuma da ƙara lafiya. Dukkanin wani ɗan adam yana buƙatar ruwan waɗannan ƴaƴan itatuwa a jikin sa, domin suna ɗauke da sinadarin da ake kira a Turance da suna Vitamin C. Suna tace jini, kamar kankana suna ɗauke da mafi kashi yawa a jikin su ruwa ne. Tabbas, ɗan adam yana buƙatar ruwa a jikin sa, sannan kuma duk indai babu ruwa a jikin ɗan adam to ba zai rayu ba. Kuma waɗannan abubuwa kowanne yana da wani waɗanɗano da ƙanshi wanda zai ƙayatar da kai, wanda ba wani ne zai iya yin su ba in banda mahaliccin mu wato Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tabbas ƴaƴan itatuwa suna da mahimmanci a rayuwar mu, ya kamata ace mu dinga bawa yaran mu ƴaƴan itatuwa. Domin wannan ƴaƴan itatuwa zai ƙara musu basira sosai, koda wajen karatu za su dinga fahimta domin suna samun ƴaƴan itatuwa yanda ya kamata. Akwai nau'in ƴaƴan itatuwa wanda su kuma ba ruwa ne a jikin su ba, waƴansu maiƙo ne a jikin su, waƴansu kuma suna da barci ne, waƴansu suna da, waƴansu sinadarai suma wanda su ke da mahimmanci a jikin mu. Akwai ƴaƴan itatuwa iri daban daban, kamar mu a nan Najeriya, arewacin Najeriya akwai ƴaƴan itatuwa wanda su ke busassu, wanda akwai su goruba sannan da kurna da kuma magarya. Waɗanda waɗannan da akwai waƴansu sinadarai masu girma a jikin su, wanda har su ke maganin waƴansu cututtuka sosai da sosai a cikin magungunan mu na gargajiya. Kaman goruba tana yin maganin hawan jini da abubuwa makamantan haka, kuma an gwada kuma tabbas hakan ya tabbata sannan da magarya. Waƴansu za ka ga a wa'yannan ƴaƴan itatuwa, idan ka sha su har suna wanke wa mutum jiki. Kamar irin su maganin basir da dai sauransu. Tabbas shan ƴaƴan itatuwa yana da mahimmanci a rayuwar mu, ya kamata ace kar mu zubar da shan ƴaƴan itatuwa, sai dai kuma a duk lokacin da za mu ci ƴaƴan itatuwan nan a tabbatar da cewa an wanke su, an tsaftace su, an ci su ba tare da dauɗa ba. Domin cin su ba tare da kula ba yakan iya haifar wa mutane cutar amai da gudawa, inda za'a zo a yi dala ba gammo Kalmar dala ba gammo magana ce ta Hausawa waton an yi biyu babu, ba wan ba ƙani. Wannan shine a taƙaice bayani akan ƴaƴan itatuwa, kuma da mahimmanci akan shan ƴaƴan itatuwa. Tabbas ƴaƴan itatuwa suna ba da matuƙar gudummawa ga rayuwar al'umma gaba ɗaya. Koda dabbobi za ka ga suna shan ƴaƴan itatuwa irin su biri, kaji da sauransu.

Menene lambar mai albarka? Idan aka ce lamba mai albarka yana nufin lambobi wanda suke da muhimmanci a rayuwar mu. Akwai lambobi iri daban-daban waɗanda suke da muhimmanci a rayuwa ta kamar lambar waya, lambar banki, lambar shaidar katin ɗan ƙasa da dai sauransu da lambar yin zaɓe. Dukanninsu waɗanne lambobi ne ko kuma lambar makaranta wanda kowane abun da suke nufi wata ke nuni da shi daban ne. Lambar waya lambobi ne guda goma wanda ake iya amfani da su ta kafafen sada zumunta domin yin catin ko kuma kiran waya daga wani mutum zuwa wani mutum. Haka lambar banki akwai lambar akwai wanda ake kira da account number kuma wanda ake yi ta tantancewa mutum, wanda ake kira da BVN. Wannan lamba kowa tasa daban ce ta kowa saboda haka babu wanda lambar su za ta kasance iri ɗaya da ta wani. Saboda lambar ce da suke tantancewa suke tabbatar da kai kai ne. Saboda haka ba za a taɓa haɗa lambobi masu albarka ta wani da tawani ba ko kuma lambar makaranta wanda ake kira da registration number wato. Lambar da aka yi amfani da ita aka lissafa da kai a ɗaukan ɗalibai. Ita ma wannan lamba mai amfani ce kuma idan ka shiga makaranta kai kaɗai zaka samu na irin wannan lambar. Har abada ba za a ƙara samun wani mai irin wannan lamba irin ta ka ba saboda a tabbatar da cewa kai kai ne ba wanin ka ba. Lambobi kala kala ne kuma waɗannan lambobi wani ya mallake su dukkanninsu, wani kuma ya mallaki wa'insu daga ciki amma bai mallaki wa'insu daga ciki ba. Wa'innan na mallakar lambobin nan ne yawanci daga an kai shekara, daga an kai shekara sha takwas inda an tabbatar da cewa ka mallaki hankalin ka sannan kuma doka ta hau kanka. A wannan lokaci shi ne da ya ce ace wannan lambobi duk kana da su. Suna da muhimmanci kuma shaida ce kuma tsaro ne musamman lambar ɗan ƙasa. Ya kamata ace duk wani ɗan ƙasa ya je ya yi wannan lamba domin tana da amfani kuma idan har shi ɗan ƙasa na gari ne yakamata ace duk dokar ƙasa ya cika ta. Duk da dai mutanen mu na karkara suna goge irin waɗannan lambobi saboda su ba su san amfanin su ba kuma suna ganin cewa gwamnati ce za ta yi amfani da su da wannan lambobi. Yawancinsu musamman waɗanda ba su yi ilimin boko ba. Idan har mutum ya yi ilimin boko duk waɗannan ire-iren lambobi ya san su kuma ya san amfanin su kuma ya san ta inda ake amfani da su. A wannan ne nike kira da makusanta da a dinga zuwa ƙauyukan mu ana wayar wa mutane hankali akan muhimmancin lambobi masu albarka.

Wane irin jaka kake kai? Wannan kalmar an faɗe ta ba yan da ya kamata a faɗe ta ba. Jaka yana nufin mazubi da mata ko maza, ‘yan makaranta ko kuma ta zuwa unguwa suke amfani da ita kai kuma kai.

Kana tara tsabar kuɗi? A'a gaskiya bana tara tsabar kuɗi, saboda ajiye tsabar kuɗi yana sani in kashe dukkanin kuɗina. Kuma idan har na kashe kuɗina duka ban san yanda zan ba. Sannan idan na tara tsabar kuɗi a hannuna zai zama mutumin ba ni da tsaro. Saboda akwai ɓarayin wanda suke shiga gida-gida ko su ka tattare mutum a hanya domin su ƙwace wa mutum kuɗi. Amma idan har kuɗina suna banki bani da damuwa. A wannan lokacin wannan zamanin, ba'afiya ya woda tsabar kuɗi a zahiri. Sai dai ka haɗa wayar hannunka da bankin ka inda a duk lokacin da kake buƙatan kuɗi, saka iya amfani da na'urar POS ko wani abu makamancin haka domin ka zare kuɗi kayi buƙatar ka da shi. A wannan zamanin namu ko da shagunan da ka je siyayya suna da na'urar POS wadda za ka iya amfani da ita ka cire kuɗinka ko kuma ka sayi dukkanin abubuwan buƙata ba tare da an ga kuɗi a zahiri ba. Sai dai kawai ka yi amfani da katin kasuwancin ka, katin kuɗi domin su zare haƙƙin su su baka katin ka. Wannan dukkaninsa ci gaba ne sannan kuma ya sa hada-hada kuɗi algaz muraran tara ku. Ko a ƙasar Najeriya wannan shine abun da yake wakana. Dukdacewa a ƙauyuka har yanzu suna amfani da tsabar kuɗi kuma ba su yarda da harkoki na banki ba. Wa'ƴan su ma suna cewa su ba za su iya zuwa su kai dukiyar su banki ba domin ba su san ina ne kuɗin su ake ajiye shi ko yake tsayawa ko kuma a ina ne idan sun tashi za su karbi kuɗin su ba. Suna tsoron cewa banki zai gudun musu da kuɗi. Wannan shi ne abun da yake wakana. Dukdadai cewa a yanzu ana faɗi tashi wajen wa yadda kan mutane a kan cewa kuɗin da ake ajiye wa a banki ba wani ne yake kwasa yake salwantar da su ba kuma kuɗin su ba za su gudu ba. Idan dai har wannan bankin yana da lasisi an tabbatar da shi ingantacce ne. Ajiye kuɗi muraran bashi da wani alfanu sai dai idan har kana zuwa makaranta ko aiki ko baka da abin hawa inda zaka dinga ajiye kuɗi wanda zaka buƙata. Amma idan har kuɗi ba buƙatar su zaka kai ba, ya kamata ka samu asusu na banki ko na gargajiya inda zaka adana kuɗinka. Ganin kuɗi yakan sa mutum ya kashe kuɗi ba tare da ya lissafa ko kuma yana ganin cewa wannan kuɗin fa ba za su ƙare ba. Kuɗi kowa yana son su abu ne wanda suke da farin jini. Babu wani abu da yake da farin jini a duniya kamar kuɗi. Saboda haka kowa yana son kuɗi kuma yana so ya gaya tara kuɗi. Saboda haka shi ya sa ni bana ajiye tsabar kuɗi a hannuna. Saboda idan dai har na ajiye tsabar kuɗi a hannuna ina zuwa in je in yi siyesiye wanda ba gaira ba dalili ne har sai na ga kuɗin nan babu su. A lokacin da naga kuɗin nan kuma babu su zan iya shiga wani hali domin babu wanda zai bani wani kuɗin da zan yi amfani da shi. Ma ni ba zan iya zuwa na yi maula a bani kuɗi ko ta w-- ko ta hanya mara kyau in samu kuɗi ba. Saboda haka ko yaranku ku dinga kawar da su ka ku dinga basu tsabar kuɗi. Hakane idan har yara suna gani tsabar kuɗi a hannun iyayensu sukan iya zuwa suje yi ta zuwa dauki wannan kuɗin ba tare da izinin iyayensu ba. A tunaninsu shi ne ba za a gane ba saboda kuɗin suna da yawa. Shi ya sa ko da za ka ajiyar kuɗi ka kakkasa su waje-waje ka ajiye su inda babu wanda zai gansu sai ka yi kaɗai ko kuma wani amin taccen ka ko amininka wanda ka yarda da shi ka san cewa ba zai ci amanarka ba. Saboda su kuɗi suna da wuyan sha'ani saboda ana neman kuɗi ido rufe ido buɗe a ko'ina yanzu a duniya. Kowa burinsa shine ya samu kuɗi ya siya abubuwa kadarori ko ya kashe, ya sabgo gin gabansa. Kowa da abin da yake da niyya yi da kuɗi.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo domin jin labarai da abubuwa wanda suke da muhimmanci. Ana yin shirye-shirye a rediyo iri daban-daban na faɗakarwa, nishaɗantarwa da dai sauransu. Muna da tashoshin rediyo fin guda ɗari a Najeriya, wanda dukkan su suna yin shirye-shirye mabambanta. Shirye-shiryen siyasa da abubuwa makamantan su. Tabbas, rediyo tana da amfani domin waje ne na wayar da, na wayar da kan mutane. Duk da ne cewa rediyo ta ɗan ci baya ko kuma ta kwanta dama sanadiyyar zuwan wayoyin hannu inda kafofin sada zumunta irin su Instagram, Facebook, Telegram, LinkedIn da dai sauransu, Twitter, WhatsApp ya sa cewa aka rage sauraron rediyo. Yanzu sai masu hankali ko kuma magidata, dattijai da kuma ƙalilan daga cikin samari da ƴan mata ne suke sauraron rediyo. Amma ni ina da shekaru, na san amfanin rediyo tun kafin wayar hannu ta shigo Najeriya ko kuma hannuna. Shi ya sa a yanzu ba zan iya watse da rediyo ba. Ina yin shirye-shirye iri daban-daban kuma ina amfani da wayar hannun nawa in kunna wannan rediyo ko kuma in bi tashoshin rediyon ta kafofin sada zumuntansu domin in ga shirye-shiryen da suka wallafa. Idan har ina da buƙatar yin karatu idan kuma bana son in yi karatu, ina so kurre in saurara ne, ina kunna wayata ko kuma rediyo na domin in ji shirye-shiryen da suke gabatarwa. Akwai labarai na shida na bakwai da sauran awoyi domin, domin ka samu wani labari wanda ke sabo da yake wakana a, a jihar ku, ƙasar ku da kuma duniya gaba ɗaya. Tabbas, rediyo kaface ce da take wayar da kan mutane domin ana ta taunawa akan batutuwa daban-daban wanda za su taimaki al'umma gaba ɗaya. Yaran wannan zamani suna gwada rediyo, suna ganin cewa rediyo ba ta da amfani. Sun bibiyewa kallon fina-finai, raye-raye da waƙe-waƙe. Ba sa tunanin cewa jin labaran kan ko da maƙwabtan ƙasashensu ne su dinga yi. Tabbas, ya kamata ku dinga busantar da yaranku akan cewa su dinga sauraron rediyo don su dinga jin sababbin abubuwa da kuma matakai da ya kamata su ɗauka a rayuwarsu ta yau da kullum. Jin rediyo yana da amfani matuƙa kuma ya kamata ace kuwa yana ake sauraron rediyo ko da ace ba kullum ba ko kuma idan har an samu hali a dinga ji kullum ko da lokaci lokaci ne ba ko yaushe a rana ba. Ko wanne ƙafafan sada zumunta yana da amfani idan har ka bi da shi ta yanda zai amfane ka. Za ka iya yin ayyuka wanda zasu jefa ka ga halaka a wannan ƙafafai na sada zumunta. Za ka iya kuma abun alkhairi wanda har bayan mutuwarka za ka dinga amfana da wannan abun da ka aikata. Tabbas, jin rediyo yana da alfanu sosai a rayuwar bil'adama. Tabbas, ya kamata ace mu dinga jin rediyo ko da lokaci lokaci ne domin ma mu amfana da wannan ilimi da ake yaɗawa a rediyo. Za ka samu labarai mabanbanta, na ban tausayi ne, na ilmantarwa ne. Inda za ka ji wata rana, za ka ji wa'azi ko kuma ka ji abun da ba ka taɓa tunanin za ka ji shi a rediyo ba. Kuma sannan rediyo tana aiki ne a lokacin da suke, da akwai shirye-shiryen da suke ɗauka. Wa suke sa su a lokacin da suke yin wannan shirin, inda irin wannan shiri, shiri, shiri, shirarrukan suke da matuƙar amfani, ka ji su. Ina ba wa mutan kasasa shawara na wannan zamani saboda tabbasin gwajin rediyo da su koma ga al'adu na suna su dinga jin wannan rediyo ko da ta wayoyin.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum. Domin a kullum mu musulmai, mabiya addinin Musulunci, muna yin sallah. Kuma a dukkanin sallah ya bamu dama muyi addu'a. Duk da cewa ita gaba ɗaya sallahr a matsayin addu'a take. Addu'a tana da amfani ga rayuwar bil-adama saboda tana kare shi daga sharrin abubuwa da dama. Sannan a yanda muka yarda da Allah Subhanahu wa ta'ala, addu'a tana kusanta mu da mahaliccin mu, wato Allah da ya halaccin mu. Addu'a tana da tasiri a rayuwar ɗan adam, kuma tana kare shi sharin abubuwa da yawa, sannan tana kusantar da shi ga alkhairi da yawa, ma banbanta. Ya kamata ace mutane, 'yan uwana musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba, ku dage da addu'a. Don na san kuma a sauran addinai akwai addu'a. Domin addu'a tana da muhimmanci, tana zaunar da ƙasa lafiya, tana sa ma nutsuwa da farin ciki da kuma kwanciyar hankali. Ku Koyawa yaran ku addu'a a dukkanin halin da ake ciki. Domin taimako ne babba. Domin idan suka iya addu'a, a dukkanin inda suke, ko da wani abu ya same su, ko zai same su, za su yi addu'a su tina cewa akwai Allah mahalicci kuma shine mai karewa a dukkanin inda yake suke. Kuma karan kanku iyaye, ku dinga yiwa 'ya'yan ku addu'a. Domin albarkar iyaye tana da muhimmanci ga yaran mu. Tabbas Allah yana karɓar addu'ar mahaifa kuma sannan wannan addu'a ta zama sanadin yin arzikinsu, shiriyar su da kuma dukkanin abubuwa na rayuwa da ake buƙata. Tabbas mu mun yi imani da Allah da manzanninsa da sauran littattafai da sauran dukkanin abubuwan da aka ce umarce mu muyi imani da su. Tabbas ya kamata ace muna yin addu'a, kamar yanda muka yarda cewa wata rana za mu bar duniya, za mu mutu. Bayan rayuwa, bayan rayuwar duniya akwai rayuwar lahira inda za itace dawwa mammiya. Kuma a waɗannan addu'o'i an koya mana addu'o'i da za mu nemi tsari daga wutar jahannama, wato wutar da dukkan wani mai laifi ranar gobe ƙiyama bayan ya gama rayuwar duniya. Idan ya je lahira anzo yin hisabi nan za a tsundumashi. Akwai addu'o'i da yawa da aka koya mana wanda za mu nemi tsari daga shiga wannan wutar. Shiga Aljannah rahamar Allah ce, sai kuma mai rabo wanda Allah ya rubuta ya tsara cewa zai wa rahamarsa. Ɗan adam bai yarda ya shigar da kansa aljanna ba saboda yin addininsa, sallahr sa da wani abunsa. Saboda shi kansa halittar ka da Allah yayi ya gama maka komai. Kuma babu wani abun da zaka iya biyan Allah da shi. Allah ya umarce mu kawai da mu bauta mishi, shine kaɗai abun da yake so daga gare mu. Saboda acikin Alqur'ani me girma ya faɗa mana cewa ba'a halicci wani ɗan adam ba, sai dan ya bautawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabbas addu'a dole mu riƙe ta domin wajibi ce a rayuwan mu. Idan har muna son ci gaba, ya kamata mu riƙe addu'a, mu riƙe addu'a domin mu samu ci gaba. Ko da ka yi addu'a ka gama ba'a amsa maka ba, kar ka damu. Allah ya ji ka kuma yana sana dakai wata rana zai amsa maka. Allah yana iya jinkirta addu'ar ka zuwa wani lokaci da take da amfani a gare ka. Wataƙila lokacin da ka roƙe shi, ya fahimci cewa ba ka da buƙatar wannan abun da kake nema ko kuma abun da kake nema ba alkhairi ba ne. Idan dai har ka yi addu'a, dukkanin abun da yake ba alkhairi ba, Allah zai kare ka daga sharrin wani abu mai sharri. Shi ne ya san komai fiye da kowa, fiye da komai. Tabbas ku roƙi Allah a koda yaushe, a ko ina zai amsa ku.

Kana iya dafa abinci? Eh ina iya dafa abinci. Akwai ire-iren abinci kala-kala kuma iri-iri masu da daɗi. Wa'dan su dafa su ake yi, wa'dan su kuma turara su ake yi, wa'dan su kuma gasa su ake yi, wa'dan su kuma soya su ake yi. Tabbas akwai ire-iren abinci wanda suke na gargajiya na ƙasar hausa kamar in baku misali fankaso da miyar taushe anayin fankasone asali da garin alkama. Ana niƙa alkama ne sannan a zo a sa mata sinadarin ta yadda wannan gari inda zai sa ya kumbura, ya tashi, ya zuƙi iska. Inda bayan ka sa shi a rana sai ka zo, ka zo ka ƙara, ƙara kwaɓa shi da hannunka ya yi laushi. Sannan ka zuba mai, ka samu mara, ka dinga soya. Kana sakawa yanayin, yanayin da'ira. Sannan ka dinga tsundumashi a mai kana soya wa. Tabbas funkaso da miyar taushe abinci ne na al'ada bahaushe inda yake da daɗi. Ake cin shi da miyar taushe da kuma man shanu. Sannan akwai mu da ɗan wake, ɗan wake kuma ana haɗa gari ne na abubuwan abinci iri daban-daban. Akwai dawa, gero, wake, alkama inda ake sakawa a niƙa su sai a zuba ruwa. Sannan a samu kanwa, a jiƙa ta, a zuba da garin kuka sannan kuma a ɗora ruwa a kan wuta. Bayan an ɗora ruwa a kan wuta ya tafasa sai a dinga amfani da hannu ana ɗebo wannan ƙulli, ana duddunƙula wa, ana tsotstsoma wa a ruwa inda zai dahu. A ƙasashen sin da dai can inda ya shafa Asiya suna kiran wannan ɗan wake da dumplings mu kuma anan muna kiransa da ɗan wake. Akwai ire-iren abinci wanda mu anan muna da shi a garin Hausawa sannan kuma su ma ƙasashen ƙetare suna da irinsa kamar gurasa. Asalin gurasa abinci ne na Larabawa amma sai gata a ƙasar Najeriya Kano wanda aka ake wa Kano da kirari garin Hau-- garin, garin gurasa. Kano sun ƙware wajen yin gurasa domin silar mazauna Kano wanda suka yi shekara da shekaru da suka taho daga ƙasashen Larabawa inda suka zo suka koya wa mutanen Kano wannan gurasa inda su kuma suka koya har suka ƙware suka mai da su al'adarsu. Ana cin gurasa da miyar taushe sannan ana iya cin gurasa da ƙuli ƙuli sannan a saka kabe, a yanka kabeji, tumatir da albasa domin a ƙara mata ɗanɗano. Tabbas muna da abinci kala-kala iri daban-daban irin su alkubis, algarayis, dashishi da dai makamantansu. Wa'dan su suna son wa'annan abincikka, wa'dan su kuma basa son su. Sannan kuma akwai waɗanda suke son shinkafa da wake kamar sun mutu. Akwai kuma wanda suke son tuwo, akwai wanda kuma suke son shinkafa, wa'ɗansu kuma suna son taliya. Kowa da ra'ayinsa a abinci. Saboda haka kowa yana zaɓar irin abincin da ya fi so kuma yake so ya iya dafa shi. Ni dukkanin waɗannan abinciccika ina son su kuma ina iya dafa su cikin kwanciyar hankali da daɗin rai. Dafuwar, dafa abinci abu ne wanda ya kamata kowa ya koya domin ko ta kwana. Sannan kuma idan ka dafa abinci abu ne mai muhimmanci musamman ga mata. Idan mutum har bai iya dafa abinci ba yakan iya zama abin gori musamman a ƙasar Hausa da muke Najeriya. Tabbas ya kamata ace har maza sun koyi girki domin wata rana idan lalura ta samu matan gida, maza ya kamata su yi girkin su dafa abincin domin su ba matansu ba sai an sha wahala an siyo a wani waje ba. Wa'dan su suna ganin cewa idan maza suka yi girki kamar sun ɗauki al'adar ɗan daudu ne amma kuma ba haka bane ba. Abu ne da ake koya kuma ake iya yi, kowa zai iya yi.

Ina kwana a cikin gida ne a cikin ɗaki musamman lokacin sanyi. Ni ina tsoron fitowa waje domin wani abun na iya faɗoma ba tare da ka sani ba. Amma a garinmu waɗansu lokacin zafi basa iya kwana a cikin ɗaki, sai dai su fito waje su shimfiɗa katikofinsu sannan su kwanta. Kowa da ra'ayinsa, duk da cewa kowa da yanayin jikinsa. Wani yana iya jure wa zafi, wani kuma baya iya jure wa zafi. Amma kamar halin yanzu muna yanayin sanyi ne, babu wanda yake fitowa ya kwanta a waje. Kowa yana shiga daga ciki ne ya kwana ham ma ya lulluɓa idan asuba ta kusa saboda a wannan lokacin an fi samun masu ruwan sanyi da iska mai sanyi. Tabbas kwana a waje a wannan yanayin ze haifar ma da Cutar mura, tari, sanyi da dai sauransu shi ya sa dole ka kare kanka daga wannan titittuka ta hanyar kwanciya wannan da babu danshi kuma babu sanyi. Tabbas kwana a ciki yafi alheri saboda ya fi tsaro hankalin ka a kwance. Duk da cewa kowa da irin yanayin da gidansu yake. Waɗansu suna da tsakar gida wadatacce mai yalwa wanda kuma babu danshi babu ruwa inda ba za su samu wata matsala ba ko da su kwanta. Waɗansu kuma basu da gada kaman, waɗansu kuma tsakar gidan nasu ma ba wadatacce bane, har da za su samu su yi shimfiɗa su kwanta. Dole sai dai su shiga ciki su kwanta.

Ina fi son bas ko taksi, ka fi son bas ko taksi? Abin da ake nufi da bas shine babbar mota. Abin da yake nufi da taksi shine ƙaramar mota irin su Peugeot da sauran su amma kuma na haya. A gaskiya idan zan yi tafiya mai nisa, na fi son in hau bas. Idan kuma zan yi tafiya mara nisa, na fi son in hau taksi. Ya danganta da inda zan je. Muna da abubuwan hawa iri daban daban a Najeriya. Akwai taksi, akwai bas, akwai kuma babur mai ƙafa uku da kuma babur mai ƙafa biyu. Dukkaninsu su wa'yansu suna hawa wadannan abubuwan domin tafiye tafiyensu a cikin gari ko kuma a bayan gari ko kuma zuwa wani gari. Kowa dai da yadda yake amfani da waɗannan, eh abubuwan na sufuri wato motoci na tafiye tafiye. Wa'yansu sukan hau bas ko da suna da motar kawunansu idan har za su yi tafiya mai nisa. Wayansu kuma idan ko da za su yi tafiya mai nisa, ba sa hawa motar kawunansu sai su hau bas. Wayansu kuma ko da za su yi tafiya mai nisa, ba sa hawa bas sai dai su hau motar, motarsu domin sun fi samu kwaciyar hankali da natsuwa. Amma gare ni, ni da bani da motan kai na, idan zan yi tafiya mai nisa, ina hawa bas. Idan kuma zan yi tafiya a cikin gari daga wani gida zuwa wani gida ko daga wani waje zuwa gidanmu ko zuwa makaranta, na fi son in hau taksi domin ba zan tsaya in jira ta adadin lokaci mai yawa ba, za ta cika. Amma bas yawanci sai ka shafe tsahon lokaci ka na jira ta cika kafin a fara tafiya. A wannan lokacin idan dai har zan je makaranta ne, zan iya makara sakamakon wannan jiran da na yi a bas. Kuma san in dai na makara, zan rasa karatu da kuma ilimi mai girma daga wannan lokutan nan. Shi ya sa gwanda in hau taksi wannan ta fi gudu yanda ba kuma ta da tsaye tsaye. Bas suna da tsaye tsaye saboda girman ta sun daiko mutane da yawa. Akwai mutane da zasu tsaye a hanya sosai sosai kuma dole a sauke mutane. Shi ya sa na fi son hawa taksi inda bamu da adadin mai yawa a ciki da har za ka gaji da tsaye tsaye ko kuma jira lokacin da za ta cika. A wayansu ƙasashen suna da jirgin ƙasa wanda yake kira da Metro da sauran samfurin kayan tafiye tafiye na ci gaba fiye da ƙasar Najeriya. Amma mu a ƙasan mu ta Najeriya, bas da taksi sun fi shuhura a kayayyakin na sufuri na tafiye tafiye daga gari zuwa gari ko daga unguwa zuwa unguwa da dai makamantansu. Wannan shine a taƙaice bayani akan taksi da bas. Waɗansu sun fi son taksi, waɗansu kuma sun fi son bas. Kaman de ni, na fi son ta'ammali da taksi fiye da bas. Musamman yanzu da bana zuwa makaranta shi ya sa bana taɓa shiga bas sai dai in jira taksi ko kuma in hau babur mai ƙafa uku. Wannan shi ma yana da daɗin tafiya kamar taksi. Akwai sauri kuma shi ma baya cin adadin mutane da, da yawa. Iya adadin mutanen da ake buƙata a babur mai ƙafa uku bai fuce mutane uku ko zuwa huɗu ba. Shi ya sa za a yi sauri idan ma ku yan gida daya ne kuka hau, za ku iya cika ta ba tare da an tsaya a wani waje ba. Za a je a sauke ku har inda kuke buƙata. Kowa dai da ra'ayinsa a wajen zaɓar abin da yake so ya hau. Wayansu kuma sun fi so su hau sa babur mai ƙafa biyu inda dai mu a ƙasan mu ta Najeriya. Musamman arewacin Najeriya nan kano akwai matsala ta tsaro inda aka hana yin babur mai ƙafa biyu ya yi goyo. Shi ya sa hakan idan har babur mai ƙafa biyu ba naka ba ne, to ba za ka iya hawan sa ba sai dai ka hau taksi ko babur mai ƙafa uku.

Wane irin kiɗa kake son ji? Eh, kiɗa abu ne wanda ake yinsa iri-iri kuma kala-kala daban-daban. Akwai kiɗan zamani kuma akwai kiɗan al'adu na gargajiya. Dukkanansu kowanne akwai yanda yake da daɗin ji da kuma lokacin da ake yinsa. Lokacin bukukuwa, bikin aure da bikin sallah. Kowanne ana iya yin kiɗa. Amma ni, ni ina son kiɗan ƙwarya. So domin ni ƴar gargajiya ce. Ina son al'adu, bana son gudun al'adu. Tabbas, abu ne na tarihi mai ɗimbin tarihi kuwa, kiɗa ya samo asali tun ba wannan lokacin zamanin ba. Tun zamanin, zamanin, zamani wanda suka shuɗe a baya. Akwai, kiɗa wanda ake yi na ƙwarya, wanda ake samun ƙwarrai da ruwa a ciki, Kwano, a kifa wannan ƙwarya, sannan kuma tare da sanda, ko hannu a dinga kaɗawa. Akwai irinsu jita wandasu kuma kaya ne na kiɗa na zamani, irinsu piano da dai sauransu. Akwai ire-iren kayan kiɗa, iri daban-daban, kala daban-daban da ƙasa-- wanda waɗansu wanda waɗansu ƙasashen suke amfani da su domin yin kaɗe-kaɗe da raye-raye. Akwai lokacin jin kiɗa akwai kuma lokacin da bai dace a ji kiɗa ba. Kamar da tsakad dare bai kamata ace ana jin kiɗa ba, domin akwai ɓoyayyun halittu wanda ake takurawa, kuma sanadiyya haka za su iya zuwa su masu takurawa mutum a wannan lokacin. Sannan kuma akwai tsakar rana, wanda shima bai dace a saka kiɗa a wannan lokacin ba ko kuma dabda Maghriba. Dukkanin wannan tsarin addininmu ne na musulunci ya koyar da mu, wa'annan ladubba saboda mu kiyaye don mu kare rayuwanmu da lafiyarmu. Duk da waƴansu ba sa bi a hankali, kuma suna yin, bari suna yin, yanda suka so a kan kiɗa. Suna ganin cewa kiɗa abu ne na nishaɗi, kuma za su iya yin sa a kowane lokaci. Tabbas, wannan jin kiɗan, yana da malmala wa mutane ƙwaƙwalwa, amma kuma jin kiɗa yana da amfani domin yana ƙarawa ƙwaƙwalwa, ta buɗe, ta wanke. Musamman kiɗa wanda yake yabo ne, wanda aka yaba wa Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iri-irin wannan kaɗe-kaɗe, suna ƙara hazaƙa, kuma suna ƙara wa mutum natsuwa da farin ciki. Ina jin shauƙin cewa, kamar gashi ga Annabi, ko kuma ina ganin nisansu, kamar ba wani nisa ne tsakaninsu ba. Tabbas, wajen bukunkuna yanzu, ana saka abun da ake amfani da shi wanda ake kira da DJ, wanda sukan iya saka waƙoƙi na da, da na yanzu wanda waƴansu, sun ma mutu wa'inda suka rera wannan waƙoƙin. Tabbas, kiɗa abu ne na nishaɗi, ko da a makarantu, ana amfani da kiɗa domin yara su yi rawa, su sami hutu, su yi nishaɗi. Sannan bukukuwan ƙaramar Sallah. Sannan ko da ace a wajen bikin Maulidi ana amfani da mandiri, domin a nishaɗantar kuma sannan a yi walwala. Akwai hanyoyi da yawa da ake bi ake gyara kiɗa a studio da kuma makamantansu, saboda zuwan zamani komai yana canzawa ne. Kiɗa a da da na yanzu ya bambanta, saboda yanzu an ƙara samun ci gaba na taknolaji, dole idan kiɗa ya canza rawa ma ta canza. Shi ya sa kayan kiɗa na da da na yanzu suka bambanta. Duk da dai har yanzu na da ɗin ba su ɓata ba har ana amfani da su, kuma ana ganin su yau da kullum. Amma akwai hanyoyi da zaka bi ka, haɗa kiɗama naka na kanka. Wayoyin hannu da kuma kwamfuta, wato na'ura me ƙwaƙwalwa.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya. Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya. Ina zuwa wurare da wuri akan lokaci saboda shine ƙa'ida. Ka je wuri lokacin da aka ce, ba ku ka je bayan sanda aka ce saboda wani abu mai mahimmanci ya iya kasancewa kafin ka je idan har ba ka je da wuri ba. Shi ya sa a duk lokacin da aka gayace waje ko kuma makaranta ko da wajen biki ne, ba na ƙara lokaci. Ina zuwa da wuri daidai lokacin da ake buƙata saboda hakan kamar rashin cika alƙawari ne ka je a makare. Inda dai al'adar ɗan Najeriya ce kuma musamman ƴan arewa, idan an ce su je waje sai su ci tabbas. Idan sun je wajen nan ba za su ga kowa ba sai sun ƙara lokaci wanda akayi wa hakan da laƙabi mai suna African time. Tabbas wannan gaskiya ba da al'ada ba ce mai kyau saboda ya kamata ka je waje sanda ake buƙatar ka ba sanda ba a buƙatar ka ba. Ko a makaranta ne idan ana so ka je waje da wuri don ka ɗauki karatu, ka je ba akan lokaci ba, haka ke nan. Ka rasa wannan karatun wanda aka yi a wannan daidai lokacin saboda haka. Kuma ba lalle ne ka samu wani wanda zai maka bayani yadda za ka gane yadda shi wannan malamin ya yi a wannan lokacin ba. Saboda haka rashin cika alƙawari zuwa waje da wuri yana janyo matsaloli kala kala. Inda dai mutane basa la'akari da wannan matsalolin. Shekara da shekaru har yanzu mutane suna ɗaukar rashin cika alƙawari ga da wani matsala ko wanda ba da amari ba. Kuma hakan abu ne mai muni, abu ne wanda yake ba mai kyau ba. Ya kamata mu cika alƙawari a kowane hali idan dai har mun samu dama haka. Sai dai idan lalura ce ta tsaye da mu, shi ne babu inda za mu yi. Amma ya yawa za ka ganshiya mutum ba shi da wani uzuri ya gama dukkanin shirarsa amma kawai sai ya ce ba zai je ba saboda wai idan ya je ba zai samu kowa ba. Ni dai idan an gayyace ni waje ina zuwa lokacin da ya dace. Ba na so in ƙara lokaci saboda idan na ƙara lokaci dai in ya rasa wasu muhimman abubuwa suna duba wannan makarantar nan kuma wannan abun ni ke shafa ba kowa ba. Shi wanda ya sako wannan lokacin daman, shi ne lokacin da ya dace a wurinnsa saboda haka. Mene ne dalilin da kai kuma za ka canza lokaci kai mai zuwa? Idan har ka samu lokacin zuwa kawai ka je lokacin da ya dace ba makara ba. Ana cewa ka yi abun da ya dace kuma a lokacin da ya dace. Rashin girmama lokaci ne shi ya sa mutane suke amfani da wannan daban su cika alƙawari kuma hakan cin amana ne da kuma rashin cika alƙawari. Ko da a addinin musulunci babu kyau rashin cika alƙawari alamomi ne kuma siffofi ne na munafukai. Da alƙawari kuma ba ka cika ba. Dan duk sanda aka ba ka wannan lokacin idan dai har ba ka da wani uzuri, ya kamata ace ka halarci wannan wajen lokacin da ya dace. Wannan shi ne babban shawarata. Idan ba haka ba idan har ba mu gyara ba, yaranmu masu tasowa wato manyan gobe su ma za su koya daga wannan munanan al'adarta mu kuma a ci gaba da yada ta a cikin al'umma. Haka zai zanyo mana kuma baya a gaba ɗaya a ƙasar mu ta Najeriya. Wanda hakan idan ya zanyo mana zai sanya gaba ɗaya mu kuma baya maimakon mu ci gaba. Kusa shi ya suna ci gaba al'amrar da yawa. Amma duba da irin wannan matsalolin da suka faye ne ƙasar mu ta Najeriya ta na shan baya kamar ba duka lokaci ɗaya aka halicce mu ba. Hakan ba daidai ba ne kuma ina kira ga muku sanda da mu gyara wannan amarin domin mu ci gaba da ƙasar mu gaba yadda ya dace.

Ana shuka tsire-tsire a gida? Eh, ina shuka tsirrai a gida. Akwai ire-ire da launukan tsirrai kala-kala a duniyan nan. Waɗansu muna da su a arewacin Najeriya, waɗansu kuma ba mu da su a ƙasan nan gaba ɗaya. Hakazalika, waɗansu ana shigowa da su daga ƙasashen ƙetare, kuma dukkanninsu abubuwa ne na amfani. Kaɗan daga cikin tsirran da na shuka a gidana su ne bishiyar mangwaro, bishiyar goba, bishiyar malmo, bishiyar fusi dabur, bishiyar ayaba, bishiyar lemon zaƙi, bishiyar lemon tsami da dai sauransu. Duba da yadda waɗannan ruwan 'ya'yan itatuwa suke da muhimmanci a jikin ɗan adam. Saboda haka ina son su kullum, shine yasa na shuka su domin in ci amfanin su. Ba na shuka su bane domin in siyar ba, na shuka su ne don amfanin kaina da na iyalina. Sannan waɗannan shuke-shuke suna ƙawata gida. Sannan a ɓangaren kuma kayan ƙanshi wanda take amfani da su a wajen abinci da kuma wajen maganin sanyi. Akwai irin su na'a-na'a, flower curry da dai sauransu, da kuma fatacciyar tsirrai wadda aka fi sani da aloe vera. Dukkan na su waɗannan suna takar muhimmiyar rawa wajen yaƙi da cututtuka iri daban-daban, kala daban-daban. Kamar ita wannan bishiya ta aloe vera, ina amfani da ita sosai wajen gyaran jiki wato fata da kuma gashin kaina. Ina amfani da wannan aloe vera domin in wanke kaina, domin yana ƙara haske, yana ƙara yin kyau sheƙi da kuma zama cikin laishi ba tare da ya bushe, ya karye ba. Sannan ita wannan na'a-na'a, wadda aka fi sani da mint lips a turanci. Ina amfani da ita ne a shayi ko in yi lemon ta da dai sauransu. Tana amfani, ina da amfani a jiki domin tana ɗauke da sinadarai, bitamin C, bitamin E da dai sauransu. Dukkanin waɗannan tsirrai daga Allah suke, ba wani ɗan adam ne ya halicce su ba. Kuma ina son su, ina ba wa mutane shawara da su ma su dinga shuka irin waannan tsirrai. Zaka samu wadatacciyar iska mai lafiya idan har kana da tsirrai a gidanka. Sannan, ɗimaman yanayi tana raguwa idan har da akwai tsirrai a gidanka. Ana wayar da kan mutane akan su dinga shuka tsirrai wuri-wuri inda zekare mutane daga zaizayar ƙasa. Domin zaizayar ƙasa tana da illa a cikin gari idan ta afku. Tabbas, biranen da suke da tsirrai iri daban-daban da yawa, iskansu ta fi ta waɗanda ba su da tsirrai a birnin su lafiya. Shaƙar iska mara kyau na iya kawo cututtuka iri daban-daban kamar cutar asma da dai sauransu. Amma idan dai har kana shaƙar iska mai kyau, shine kiwon lafiya na farko da mutum ɗan adam zai yi, ya sha iska mai kyau sannan ya sha ruwa mai kyau, ya ci abinci mai kyau. Akwai tsirran da suke fitar da 'ya'ya lokacin damuna, waɗansu kuma lokacin sanyi, waɗansu kuma lokacin zafi.

Yaya sa hannu naku yake? Kowa yana da bambancin sa hannu, irin sa hannun kowa daban ne. Domin shi sa hannu kuma shaida ne ko kuma tabbaci na cewa kai ne. Kowa da yanda yake sa hannunsa, wani yana sa hannu da tsaho, wani kuma baya sa hannun da tsaho.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh tabbas ina yin aiki daidai da yadda ake buƙata a lokacin da aka buƙata, tunda aka buƙata. Ba na kauce wa lokaci ba tare da wani dalili ko uzuri ba. Tabbas yin aiki a lokaci shine mafi dacewa. Domin bai dace mutum yayi aiki a lokacin da ba a sa shi ba. Yakamata kayi aiki a daidai lokaci.

Kana kunna sanarwar apps? Abin da ake nufi da sanarwar apps shine wata sanarwa ce da take shigowa cikin wayoyinmu a duk lokacin da saƙonni suka shigo. Ana kunna shi kuma ana iya kashe shi. Amma kunnawar yana da amfani domin yana shi sanar ma da dukkan wani saƙo da ya shigo kuma saƙo mai mahimmanci kan iya shigowa, baka sa niba idan har sanarwa apps ɗinka a kashe take. Yakamata ace kowa ya dinga kunna sanarwar apps ɗinsa, yanda idan saƙo yaji zai ji wannan sanarwar apps ɗin ta buga. Sanarwar apps gaskiya tana da mahimmanci sosai. Kuma saƙo mai mahimmanci zai iya shigowa ba tare da ka sani ba. Da kunna sanarwar apps ne kaɗai za ka iya ganin wannan sanarwa da kuma saƙon da ke ƙunshe da wannan sanarwar ta buga. Waɗansu basa son kara suna amfani da wannan su kashe sanarwar apps ɗinsu. Waɗansu kuma suna shiga makaranta ko kuma suna buɗe apps ɗinsu lokacin da ake karatu. Su kuma malamai suna hanawa mutum ya danna waya. Gaskiya bai kamata mutum ya dinga daddanna waya ba a lokacin da ya shiga yin karatu. Yakamata mutum ya maida hankali yayi abun da ya kawo shi makaranta. Idan yaso daga baya, bayan malami ya bar aji zai kunna wayarsa domin ya ga saƙonnin da suke tattare. Idan kuma a ma'aikata ma'aikata kake wato kai ma'aikaci ne, sanarwar apps suna da matuƙar mahimmanci a lokacin da kake aiki ma. Wani aikin na iya tunkaro ka ko kuma wani saƙo mai mahimmanci na iya iso wa ga wayarka amma ba tare da ka kunna sanarwar apps ba. Kowa da irin sautin da yake so a sanarwar apps ɗinsa. Wani yana samun waƙa ne ko kuma wata kara da zata buga sau ɗaya don wannan sanarwar apps ta tunasar da shi wani abu. Kunna sanarwar apps a wayoyi yana da matuƙar amfani sosai. Apps ana nufin wayan su fasahohi da aka haɗa aka ƙirƙiri wani shafi ko wani wani abu da za ka iya amfani da shi. Akwai apps kala iri da daban. Akwai apps kamar irin da sada zumunta. Waɗanda muke dasu kamar irin su Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn da dai sauransu. Sannan akwai apps waɗanda za ka iya amfani da su ko don karatu da makamantansu. Da akwai ire-iren apps da akwai kuma mutane waɗanda suka ƙware a wajen ƙirƙirar apps a duniya. Kowa da irin fasaharsa da kuma irin abun da ya fi ƙwarewa akai. Waɗansu waɗannan apps ɗin da yanda za ka gudanar da su shine abun da suka fi ƙwarewa a duniya. Waɗansu kuma yanda za ka iya amfani ko kare ya kanka shine abun da suka fi ƙwarewa a rayuwarsu. Kowa da kiwon da ya karɓe shi inda Hausawa suke faɗa. Amma tabbas sanarwar apps tana da mahimmanci. Ko da ace da daddare ne za ka kwanta yakamata ace ka kunna sanarwar apps saboda wata sanarwa ko abun da yake tasowa na gaggawa. Idan an sanar da kai, an turo ma saƙo ba a samu damar kiran ka a waya ba. Ta kunna sanarwar apps ne kawai sannan saƙon zai iya isa gare ka. Domin wannan sanarwar ita ce za ta baka dama har ka tabbatar da cewa an turo saƙo sannan ka sami dama buɗe ya. Amma ba tare da haka ba za ka iya rasa saƙonni masu matuƙar mahimmanci a rayuwarka saboda rashin kunna sanarwar apps. Kowa na iya kunna sanarwar apps saboda ba wani abu ne mai wahala ba. Ana sa shi inda kowa zai iya kunnawa.

Kana zuwa gidan fim? A'a, a gaskiya mu al'adanmu kuma a addininmu ba a yarda mu je gidan fim ba. Amma akwai mutane da yawa ma su ra'ayin zuwa gidan fim. Dukda dai gidan fim ya rabu kashi daban daban. Gidan fim ana nufin gidan da ake zuwa ɗaukan fim. Akwai kuma gidan kallon fim. Amma ni ina zuwa kallon fim gidan kallon fim domin nishaɗantarwa da faɗakarwa. Ina ɗiban iyalaina da ƙannina da dukkanan sauran ƴan gidan mu domin mu je mu huta a wani gidan fim inda za mu yi kallon fina finai Indiya, Hausa, Koriya da dai sauransu. Domin mu huta gajiya da kuma a yi farin ciki, a yi zumunci da ƴan'uwa a dawo. Akwai inda ake kallon finafinai a garinmu wato Kano da ke ƙasar Najeriya iri daban daban. Wanda a iya wanda na kusa ne wanda yake kusa da mu Marhaba Cinema. Ana kiran wannan waje ne da Marhaba Cinema saboda gidan kallon fim ne. Waje ne wanda ya ɗau shekaru da dama wanda ake gudanar da shi ko da an kulle shi bayan wasu ƴan lokuta saboda gwamnati wata gwamnati idan ta hau ba ta kulawa da shi, wata kuma tana kulawa da shi. Akwai kuma gidajen kallo wanda ba na gwamnati ba wanda kama a Najeriya suna da irin su Shoprite wanda su ma suna da wajen da ake zuwa a yi kallon fim. Kallon fim a cikin mutane yana ƙara nishaɗantarwa da kuma saka da kuma saka farin ciki. Saboda idan kana kallon fim kai kaɗai, idan wani abu ya faru a wannan fim ɗin babu wani mai yin ƙorafi a kusa da kai ko ku yi dariya tare ko kuma ku yi takaici tare. Amma idan har kana da wani a kusa da kai ɗan'uwanka ko kuma iyalinka da dai sauransu, za ka ga ana shimfara'a da annashuwa domin duk abin da ya faru a fim ɗin nan za a zauna a yi sharhi akai. Haka yana ƙara kusanci da juna da shakuwa tsakanin ahali. Shi ya sa ake buƙatan ahali su dinga zuwa wajen wasanni, wajen kallon finafinai da dai sauransu. Saboda hakan yana ƙara bada gudummawa sosai wajen fahimtar juna. Tabbas a rayuwa fahimtar juna tana ɗaya daga cikin abubuwan da nake ba da muhimmanci. Domin idan har ba a fahimci juna ba ana akan iya samun matsala wajen zamantakewa ko da tsakanin mata da miji, uwa da ƙani, ƙanwa da yayatta, uwa da ƴa, ɗa da uba da dai sauransu. Tabbas gidajen kallon finafinan nan ba wani tsada gare su ba. Idan har za ka je kai wannan kallo sannan ana iya siyan wani ɗan abinci ko ɗan abin sha da zai ƙara muku farin ciki da nishaɗi kamar irin su gugguru, ɗan lemu ko biskit da makamantansu. Hakan na ƙara shakuwa sannan kuma yana ƙara zumunci tsakanin ahali. Tabbas yana bada babbar gudummawa wajen zaman lafiya. Sannan lokacin da mutum mutum yake da abin yi a rayuwarsa bayan ya yi wani aiki yana buƙatar hutu. Ta wannan kallon finafinai da yake zai je da iyalinsa zai sa ya yi hutu tare da iyalinsa. Sannan kuma ko da mutum yana tafiye tafiye ne bayan lokaci ya dawo wajen iyalansa. Sakamakon zuwa kallon wannan finafinai gidan kallon fim yakan sa shakuwa tsakaninsa da iyalinsa. Sannan kuma yaransa zasu ji cewa tabbas mahaifinsu bai nesa da su ba domin ya san damuwarsu, ya san abin da suke buƙata. Ko a wannan kallon fim idan kuna kallo da kai da iyalinka za su san ana yin dariya, ana wasa. Za su san cewa kai ba abin tsoro ba ne. Sannan za su ce za su samu damar faɗa maka dukkanin waɗansu matsalolansu na rayuwa. Amma idan har babu irin wannan shaƙuwar tabbas za su dinga jin tsoronka. Sannan kuma duk abin da zai cutar da su ba za su iya sanar da kai ba saboda ba su san yadda za ka ɗauke su ba.

Wadanne kafofin watsa labarai kake amfani da su akwai ire-iren kafofin yaɗa labarai da yawa wanda ake amfani da su a ƙasar Najeriya da kuma kar ƙasashen duniya gabaɗaya. Akwai irin su gidan rediyo da gidan talabijin, da kuma kafar sada zumunta wadda ake amfani da su ta yanar gizo irin su Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, LinkedIn da dai sauransu. Dukkannin su kana iya samun labarai iri daban-daban, kala daban-daban wanda kake so. Akwai labarai wanda na nishaɗi ne, akwai kuma labarai wanda ya yi na rayuwa ne. Akwai kuma labarai na yau da kullum. Akwai kuma inda suke yin shirye-shirye na jan faɗakar da mutane da ilmantar da mutane da dai sauransu. Dukkan nin su wa'yannan labarai ne masu mahimmanci domin jin labarai na da amfani. Amma ni kafar da nafi amfani da ita shine ta hanyar yanar gizo wato ta hanyar amfani da wayar hannu domin in shiga kafafe irin su Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook da dai sauransu. Tabbas a wa'yannan kafafe ana samun labarai masu zafi kuma na gaskiya. Inda dai yanzu duniya ta gurbace. Saboda idan har mutum yana da mabiya masu tsananin yawa, yakan iya samu wa'yasu adadin kuɗi da ake biya duk wata. Sakamakon wannan, ya janyo cewa mutane suke zuwa suke yaɗa labaran ƙarya a kafafen sada zumunta domin su janyo hankalin mutane don jin ra'ayoyinsu domin su samu inda za su samu kuɗi da wannan hanyar. Amma didda haka akwai yala da akwai kafafen sada zum, sada la-- yaɗa labarai wanda suna kiyayewa domin su ga sun tabbatar da gaskiya sannan su yaɗa wannan labarin. Tabbas, labarai yana da matuƙar amfani a duk rayuwar wani ɗan adam. Domin ta haka ne zaka san abun da duniya take ciki, abun da yake faruwa, inda ake hayaniya ko kuma ta hanyar da za a samu mafita ga matsalolin yau da kullun. Tabbas, kafafen sada zumuntan nan suna da matuƙar amfani kuma saboda zuwan wannan zamani. Wata kafar sada zumunta, wata kafar labarai zaka iya jin labarai wanda idan da a shekarun baya ne zaka ɗauki shekaru kafin wannan labaran ya iso ga kunnuwan ka. Amma ta sanadiyar kafa-kafofin watsa labarai a, a lokacin da wannan abu ya kasance bayan 'yan mintuna kaɗan, idan dai har wannan kafofin watsa labarai sun isa daga wajen ko kuma an kira su a waya, zaka iya jin wannan labarin abin da yake wakana a cikin kan ƙanƙanin lokaci. Saɓanin alam sai labari ya yi watanni ma kafin ya iso ga kunnuwan ka. Tabbas, ko da ace sanarwar aiki ce ko wani abu makamancin haka, a wannan jinkirin da aka samu na labarai zaka iya rasa wannan aikin ko har a mayi ba ka sani ba. Amma sakamakon waɗannan kafofin yaɗa labarai, labarai suna riskan mu cikin ƙanƙanin lokaci kuma sai mu ɗauki matakin da ya dace a kan lokaci. Wa'yansu suna watsar da kafofin yaɗa labarai wanda aka yi amfani da su a da kuma ake amfani da su har yanzu kamar irin su rediyo da talabijin suna ganin su a matsayin ba su da amfani. Amma kuma hakan ba gaskiya ba ne. Ta hanyar kafofin yaɗa labarai irin su rediyo da talabijin zaka iya amfana da wani ilimi wanda a da ba ka san shi ba. Duba da yanda ake ab yada abubuwa kamar irin su wa'azi da dai sauran su domin mutane su amfana kuma su ilimantu da wa'yannan abubuwan ya kamata ace. Ko yaran ku, ku dinga sanar musu inda za su dinga samun labarai ingantattu na gaskiya kuma kar su dinga zuwa suna yaɗa labarai na ƙarya. Sannan kuma su dinga jin ko sauraron abin da zai amfanar da.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Takardun aiki takardu ne mai mahimmanci. Idan aka ce takardun aiki, ana nufin takardu wanda suke da me kake aiki dasu a ofis ko kuma kasuwanci da makamancinsi makamantan su. Takaddun aiki takaddu ne wanda suke masu mahimmanci. Saboda haka ya kamata a ajiye su a waje wadanda wa'enda ba za su ɓata ba kuma waje mai tsabta. Ina ajiye takardun aikina ne a cikin fayil ko kuma wani mazubi da ake kira da folder a turance Sanan inna ajiyesu ne a kusa inda ba za su min nisa ba wajan nema. Sanan ina ajiyesu ne yan da babu wani yaro ko kuma wani abun da zai ɓata su kamar ruwa ya zube abinci ko kuma wani abu makamantan hakan. Tabbas adana takardun aiki wajan da ya dace abu ne mai kyau. Wanda ya dace kowane ma'aikaci ya kasance ya san wannan kuma yana aikata hakan. Ta yadda cewa wa'ensu ma'aikatan basa kula da aikinsu yanda ya kamata. Amma idan de har mutum yana kula da aikinsa yanda ya kamata, ya kamata a ce yasan inda zai ajiye takardun aikinsa ba tare da an samu matsala ba. Tabbas takardun aiki idan har suka ɓaci, aikinka na iya ɓaci a ko wane yanayi. Kuma zaka iya samun matsala ko a kore ka daga aiki ko wani abu makamancin haka. Amma idan har ka na ajiye takardunka, ko ba ma na aiki ba, ko da takaddun karatu ne, ya kamata ka ajiye su da muhimmanci inda ba za su yage ba ko wani abu ya lalata su. Saboda idan har wani abu ya lalata ma takardun aikin ka, ba kasan inda zaka samu waƴan su ba kuma babu mahanyar da za ka samu waƴan su. Kuma ka za a ɗauke ka a matsayin wanda bai ɗauki aikinsa da muhimmanci ba. Duk mutumin da ya san kansa ya san amfanin aiki ba zai taɓa yin ka sassaba ko ka sadar ajiye takardunsa a inda be dace ba. Domin duk abin da ya samu takardunsa zai iya taɓa rayuwarsa. Domin aiki garguwa ne ga dukkan wani dan adam. Idan har ba ka kula da aikin ka ba to tabbas rayuwarka ma gaba ɗaya ba za ka iya kula da ita ba. Kuma idan har ba ka kula da rayuwarka ba, za ka iya rasa rayuwarka ko kuma ka fada cikin halaka ko wani hatsari. Tabbas lura da nutsuwa, aduk abubuwan da muke yi, yin abun da ya dace a lokaci kan lokaci da kuma san da ya dace shine abu mafi muhimmanci a rayuwar mu. Tabbas idan ka samu takardunka na aiki, za ka samu fayil ka zuba su a ciki. Sannan ka samu wata jaka wadda take da tsabta wadda kasancewa tana kusa da kai ko da ruwa sai ka zuba su. Inda kasancewa babu wani abu ɓera ko wani abu makamancin haka da zai zo ya riski wannan takardar takardun har ya illata masu. Domin du abin da ya illata masu kamay ya illata ka ne. Domin ba wanda zai ɗauke ka a matsayin mutumin kirki ko kuma wanda ya san abin da yake yi a rayuwarsa. Idan har kana yansake da abubuwan ka masu muhimmanci. Saboda takardun aiki suna ɗaya daga cikin abubuwa masu muhimmanci a rayuwa. Saboda haka dole ne ka kula sosai, ah, da takardun aikin ka idan har ka ɗauki aikin ka da muhimmanci. Aiki iri iri ne kuma takardun aiki su masun rabu kashi kashi iri iri ne. Ko wane bangaren aiki da akwai irin takaddun da ake samu a wannan wajen. Saboda haka ni ina aikin noma ne, ina aikin gona. Saboda haka takaddun da nake da su su ne, na, na ajiyar kuɗi da abubuwan da na kashe da na siya da kuma abubuwan da suka gabata da suka faru a wannan gonata wa da sabgojin kasuwanci na. Idan kuma a banki ne, ana iya samun takardu irin su tela da dai sauran receipt da dai sauransu. Idan kuma a shago ne na kayayyakin masarufi, ana iya samun, uhn, jadawalin sunayen abubuwan da suke cikin wannan shagon receipt, tela da dai sauransu. Duk kaninsu abubuwa ne masu muhimmanci domin sukan iya kasancewa shaida ko kuma a tabbatad da cewa wani abu ya faru ta sanadiyar waƴannan takaddu na aiki. Ya kamata a ce ko da yaran mu, koya masu sanin muhimmancin takaddun aiki.

Ka fi son fensir ko alƙalami? Eh, ni gaskiya na fi son alƙalami domin a shekaruna muna amfani da alƙalami ne kuma ina jin daɗin amfani da wannan alƙalami. Sanda muna yarinta mun yi amfani da fensir, duk da dai fensir shi ma yana da daɗi domin yana da sauƙin gogewa idan ka yi kuskure.